Eh ina iya hawan keke, ina iya tuƙa keke. Abin da na koya ne tun lokacin da ina ƙaramin yaro ina iya tuƙa keke. Baba, Baba na ne ya koya mun sannan ina iya koya ma abokanai na wadanda basu iya tuƙawa ba.

Eh na iya duba lambar QR, nakan je in buɗe wurin doka hoto a wayata, inna doka, sai in doka in sa a kan QR ɗin, inna sa kan QR ɗin sai ya nuna min duka abin da yana cikin QR ɗin.

Na fi son pate, pate abincin da muna ci a, a jihar Kaduna. Ba ma ba jihar Kaduna ka yi ba, a kaiwai su, a kaiwai su state wanda, wanda duka suna nan a gefenmu nan muna cin pate. Wancan pate ma abincin gargajiyan mu ne kuma ina, ina son shi.

Na fi so in zama in zouna insa pillow a baya na sai in kwanta akan pillow din irin zaman da na fi so kenan. Zaman da nikan zama kaman ina kwanciya amma ina zama ne. Wancan ya kan taimake ni in huta sosai.

A cikin gidanmu muna amfani da kasan siminti ne, a cikin kasan siminti a cikin ɗaki akwai tiles. Kasan siminti a waje, in kar ƙasa ya cika gida ya lalace da ƙoina.

Na fi son cin shayi da biredi. Wani lokaci soyayyen doya ko kuma soyayyen dankali amma biredi da shayi ne na fi son in ci. Na ci se inn saboda ba abinci mai nauyi ba ne, shi kan taimake ni da safe.

Nikan hutu a wurin aiki ranar Asabar. Ranar Asabar tun dai wurin lokacin ranar Asabar da, eh, da Lahadi rana ne da ba ma zuwa aiki. So nikan hutawa a cikin Lahadi da Asabar.

Na fi son vanilla ne da strawberry amma ban san sunansu da Hausa ba so ba zan iya kira ba amma dai wancan ne na fi so a cikin duka ice cream da, da na taɓa sha.

Na fi son shinkafa, shinkafa da wake. In ka dafa mun shinkafa da wake, haba! Abincin da na fi son ci ke nan a cikin duka abincin. Wata shinkafa da wake sai kuma doya.

A yanzu dai bana koyan ko wani yare amma dai yaren da na yi na yi Hausa, na yi Turanci, suna yi a Nigerian English wacce ne koyin na yi amma koyan wani yare kuma bana yi a lokacin nan.

Mun ci abinci ya rage in bai lalace ba mu kan ƙara duma shi mu ci next day amma in ya raguwa in ya fara lalace mu kan ba aida kare ko mu ba alade su ci.

Nikan yin wanka kowani rana. Nikan yi wanka sau biyu-biyu ma a rana. Tunda muna lokacin zafi ne, so inba ka yi wanka ba, ka ji shi a jiki, so shiyasa na fi son wanka sau biyu-biyu a rana, kowani rana.

Yanda nika yi sara, ayi fandin sun fi muhimmmanci. Nikan fara sa wanda nikan, nikan, nikan sara su wanda sunfi wuya da wanda suna nan da sauƙi. Nikan fara da wanda sunfi wuya don kaf in kai masu sauƙin, ko na gaji zan iya, zan iya gida yin su. Malalalai suna sha wuya, Allah ba tunda na tara kare yin masu wuya din.

Eh inavyin amfani da kwamfuta, na koya a makaranta an koya mana inda za mu yi. Na kan yi amfani da shi, ina ka yaki da yawa. Zan iya yin shige shige, ina yin tun da ina aikin kwamfuta ne, ga shi-- to shiya sa na iya amfani da shi sosai.

Nakanyi amfani da Facebook, nakanyi amfani da WhatsApp, duka wa'yancen ina amfani da su, sending sakonni kuma nakanyi amfani da normal, normal app ne, ne, ne sending sakonni a waya.

Inna kare shara na, inna kare kwashe washi, si insane a dustbin na, in dustbin na ya cika nakan kwashe in je bola. Katun bola za a sa sha wurin sa a kunna mashi wuta, saboda ya kone kar wurin ya cika, ya cika ya fara wari.

Abun sha da na fi so suna nan da yawa. Ina son shan coke, ina son shan minerals, ina son shan abubuwa da yawa, amma ruwa ne mafi mahimmancin ruwa, shi ya sa na fi son shan ruwa cikin dukan su. Saboda dukansu suna da sugar da yawa amma na kan sha su kaɗan kaɗan amma ruwa ne nake sha ruwa sosai.

Eh ina kunna Bluetooth kullum saboda in riga buga waƙa. Ina connecting nashi da, da, da spika na in kusa waƙa in buga duka abun da ina so yi, in yi rawa, in canza waƙa, in sawo in buga kuma in yi rawa. Hakan ina yi. Kuma ina son sending tura ma mutane abu zuwa, zuwa phone na su kuma nakan, nakan amfani da Bluetooth.

Eh na kanyi motsa jiki a kullum. Na tashi daga bacci, nakan danta shi inda yin, inda, inda, inda karemin miki-mike, inda yana motsa jiki so that, um, inda, inda, inda wannan, um, kipin jikina da ƙarfi da, da, da, da healthy.

Muna da kazuna da yawa a gida kuma muna da zakara kuma da yawa to shi ne, shi ne abu mai farko da ka ji da sassafe sanyin safe shi ne kaji suna kara.

Ni dai ba ban ci kason abu mai daci ba so bana shan ruwan yayan itace sosai. Na kande sha kaɗan kaɗan ne amma in ba de ina sha shi im banda lafiya ne bana shan shi kawai haka saboda jin daɗi fa ko wani abu.

Na fi son shayi saboda kofi, kofi na da ɗaci amma na fi son shayi saboda a shayi zan yasa shuga, zan yasa madara, zan yasa komai da ina so amma a kofi in ka sha shi mostly mutane suna son shi baki ne kuwa bakin akwai ɗaci.

A'a ban cika yin waka a lokacin wanka ba. A'a ban cika yin waka a lokacin wanka ba. Amma ni a ɗaki ne nakan yi waka, nakan rera waka. Amma cikin wurin wanka a'a bana yin waka.